Shidai a yankin mu jirkin sama wani abu ne me almara mai ban mamaki. Sau da yawa ina so in yi tafiya a jirgin s'ƙasa amma ban samun dama. Har iyanzu ban taɓa tafiya a jirgin ƙasa ba, amma dai ina da mafarkin shiga jirgin ƙasa domin in yi tafiya zuwa garuruwa daban-daban. Sannan kuma jirgin sama shine babban abin da ya sa ni nafi so in yi tafiya har kai karka tashi.